Eh kujeru na suna da daɗi sosai domin an yi su da inganci da abubuwan da ya kamata a yi su wanda zai tabbatar suna da daɗi zai sa ma masu daɗin kujeru na suna da daɗi sosai.

Na fi son kayan ɗaki marasa tarkace, wanda ba su cike waje ba, kamar na katako haka kamar irin su kujeras, da su center table da su sup da divider, talabijin da duka kayan da kafet da labule. Na fi so a cikin ɗakina domin su bani yanda nake so ɗaki.

Eh, ina yin, ina yin harsashi, harsashi lokacin bacci wato harsashi lokacin bacci shine gurnani kenan munshari duk inayi saboda in kana yi to wannan ne alamar cewa kana yin bacci mai daɗi yana isan ka yanda ya kamata.

He ruwa, he ruwa shine abin sha da na fi so domin ruwa yana maganin ƙishirwa, yana maganin komai kuma ya fi sauƙin samu. Ruwa na fi so a kamar abin sha.

Eh ina sanya tabarau domin idona na ciwo nake sanya shi kuma yana kare mun kura da kara mun gani da ke a idona daga kura da abubuwan da za su cutar da ni haka ko kuma sanya. Ina sanya tabarau.

Ina bada ra'ayi a wajen aiki ta hanyar idan ana meeting ko kuma idan ni kaɗai ne a zaune haka zan huta sai in presentar ko kuma idan in yi abu ya gaisu sai in bayyana shi a aiyuna haka.

Na ba san kan kana ayaba, abarba, lemu, tufa da, da gwanda, duk na ba san ƙayyin wannan nau'ikan kayan marmari.